Hanyoyi na da dama domin ka kiyaye lafiyar ka. Suna'nan kamar haka domin kana nan a kullum yana zama na kana motsa jiki, kana shan magunguna akan lokaci, kana kuma duk abin da likita ya ce maka yi akan lokacin. Domin ba tare da ka ba, idan ba ka kiyaye lafiyar jikin ka ba, gaskiya abubuwan da kake yi kan karan kan ka ba, za ka ga ciga bansa ba. Idan kana shafa kana yin abubuwan da dama da ya kamata akan lokacin da ya kamata. A kullum yana zama na kana wanka domin kiyaye lafiyar jikin ka. Kullum yana zama kana exercise domin kiyaye lafiyar jikin ka. Kullum yana zama kana motsa jiki domin lafiyar jikin ka. Kullum yana zama na kana motsa jiki nan da nan domin kiyaye jikin kan. Yana zama na kullum kana shan magani kuma kana yin abubuwa akan lokacin da ya kamata. Amma idan ya zama na ba ka yi wannan abubuwa akan lokaci, da haka ka.

Ah, sabulu suna da yawa kuma akwai su a wurare daban-daban. Akwai sabulun da bai kamata kayi amfani da shi ba, akwai wanda ya kamata kayi amfani da shi. Akwai Go Fresh, wannan sabulun ne mai kyau kuma amfana jiki. Idan kana yawon ƙarashi da fatan ka da kuma yanayin ka yana canjawa da kuma suranka. Amma akwai wasu kalan abubuwan da in kana amfani da su ba za ka samu biyan bukata ba. Akwai kalan su mama, good mama su sabulun wanki da kuma sauran kayayyakin da bai kamata kana amfani da shi ba. Amma idan ya zamana kana amfani da Go Fresh akwai wata sabulun da karan kan ka, tunaninka zaka ga jikinka da kuma siffan yanayin ka zai na canjawa a kulla yau min. Dayawan Hausawa yanzu muka yi am bukatu da dama, muka kawo amfani da dama domin a rayuwa ta yanzu. Sabulu sun yi kuɗi komai, komai a duniya nan ya yi kuɗi. Idan ba tare da ƙananan sabulu ko kuma wayar su ƙananan sabulu ba, ba za ka samu biyan bukata da kuma wadata ba. Amma idan ya zamana kana amfani da kalan ƙananan sabulu, ya zamana kullaya min kuma ya zamana kai bamsan adashi ko kuma ya zamana kai dai me wayo, ya zamana kana da wayo kana save, kana aje kuɗi a wayasu wuri. Domin ko da bukata ya tashi, haka ba ka da wannan kuɗin sayan sabulu, bukatun ka ya tashi za ka yi hanzari ka je ka ɗauka wannan sabulun ka biya bukatan ka. Amma idan ya zamana ba ka aje kuɗi a wani wuri lokacin da in ka tashi bukata za ka nema ba, watarana za ka shiga kunyan da bai kamata ba ma. Iyali ba abu, gidaje ba abu, 'ya'ya ba abu, sai ga lissafiya, kwaɓe kuma wancan lokacin ba ka da wani abu da za ka yi domin ka ga ka tsira da iyalinka. Ya zamana kullu yaumin kana nan da shirinka Ni a rayuwar nan akwai hanyoyi da dama da zakayi amfani da sabulu Ni ina amfani da money fresh sabulu, amfani da money fresh sabulu yana da mutukar kyau da kuma amfani ajiki domin kana amfani da kalan wancan sabulun haka ga jikinka yana nan kuma yanayi me mai kyau. Kana samun wadata wanda ya kamata ka yi wanka kan lokaci. Idan ka samu sabulu mai kyau, idan ba ka wanka kan lokaci ma ka yi aikin banza. Domin in kana amfani da kalan wancen sabulun zaka jikin ka yana nan kuma yanayi ne mai kyau domin ya zamana wannan sabulun shima akwai kumfa ya wanke ko'ina ajikin ka, ya zamana ka tsaftace jikinka ko da mutane sunzo gefenka zasu san cewa eh ga wannan sabulun da kayi wanka dashi Eh, za su san wannan cewa ga sabulun da ka yi wanka da shi, ya nuna jikinka yana fara kanshi yana kuma nunawa a waje ma domin ya zamana kulluyaumin kai ma kayan jikinka yana kanshi, jikinka yana kanshi, kayan da kake sawama haka. Ya zamana jikinka ma na kanshi. Ya zamana kana wanka da sabulu mai kyau. Ni ina amfani da sabulun morning conin fresh yana da mutukar amfani Sabulu bana wanki ba yana nan na wanka ne, idan zakayi wanka a kullu yaumin, zaka sameshi dan da daɗewa kuma da biyan buƙata Ya zamana kana amfani da morning fresh yana da matukar kyau da kuma Go Fresh. Ko fresh yana da matuƙar amfani kamfanin ma sun shaida ko fresh yana da mutuƙar amfani amma ni ina amfani da Go Fresh. Yana da matukar amfani Go Fresh akwai matukar amfani a jiki da kuma surun jiki da kuma siffar jiki. Ya zamana kana saving kuɗi, kana aje kuɗi a wata bukata ya tashi za ka biya bukatan ka kuma bukatan iyalinka. Ni ina aje kuɗi a waje-waje daban-daban kuma ina amfani da sabulun Go Fresh.

Ahhh, ranan biyan albashi yana dama da matuƙar haka. Domin ranar biyan albashi ranar da muna karɓa kudaden da kayi aiki na watanni da dama. Wancan ranan ranan farin ciki ne, kowa yana jin farin ciki, iyali suna jin farin ciki, ya'ya dangi, 'yan takara suna jin farin ciki domin ranan can zaka samu albashi. Biyan bukatan iyali ya samu, biyan bukatan asibiti, biyan bukatan ruwa, biyan bukatan abinci, biyan bukatan sutura, biyan bukatan kuɗin makarantu, biyan bukatan iyakan ka ma. Ranan can shine ranan biyan albashin ka kuma zaka same shi a ranan can. Wancan ranan matuƙar murna da kuma farin ciki ne, ranan da zaka karɓa albashin ka. Zuwa muna kana, in kana jıran albashin ka kana zowne, za kaji daɗinsa kuma za ka ci cikin kwancan hankali. Ka biya ma iyayen ka bukatu, ka kai ikilisiya, ka kai masallatai, ka yi addu'a kai, ka bada zakka domin Allah ya buɗe ma hanya da dama, domin ka samu wannan kuɗin da za ka same shi. Ni ina jin farin ciki ranan karɓan albashi, ranan karɓan albashi ina jin farin ciki.

Eh ina sanya hula domin sakin hula na da matuƙar amfani a wasu lokuta. A wasu lokuta da dama idan za ka fita cikin rana ko kuma ana yanayin ta azumi, rana ta yi yawa, dole ka buƙaci sa hula domin ya kashi ma jin zafin rana. Domin idan abin ya haɗu bibbiyu gaskiya, za ka ji zafin rana ya ma yawa har haka sa me sama wani ciwon kai da bai kamata ba. Yasa yanzu a kulawayen mutane buƙatar amfani da hula domin tare wa ciwon kai da kuma rana. Domin abu ne mai amfani da ya kamata ka sa hula. Domin idan ba ka da hula, ya zamana kana da hula kuma ya zamana kana yawo da shi kulawaye. Domin lokacin azumin nan a dama ya zamana kana da hula a kanka domin tare lafiyan jiki, ciwon kai da kuma rana da zai sa ka ka gaji kuma ka ji yunwa. Sa hula na da matuƙar amfani sosai ka ci gayan ka ka fita wurin mata, wurin maza, wurin yunwa, wurin ikilisiya, wurin masallatai sa yana da matuƙar amfani.

Ah! Mashin da nike amfani da su suna nan kama haka sun kai kallan biyar ko kuma huɗu hakan nan. Domin mashin nada matuƙar amfani kuma nada matuƙar taimako. A kullum in da dama ina kaifta wajen aiki. Zakai tunani kaje kawo abun hawa ne, kuma ga abun hawa gida. Bekama takaje waje kaje ka hau abun hawa ba. Mashin nada matuƙar amfani. Ina da mashin ɗaya ɗaya ɗaya har uku abun hawa ɗaya ɗaya ɗaya har uku kuma suna matuƙar taimaka mun. Domin awansu awansu lokuta sanyi ya kan yi su sukan fita suka kai wurin da kayi so. Awansu lokuta kuma ya zama na kana nan kana kulawa da su kuma kana basu abunda suke so. Ni nawa abu da nake so ya zama na mashin nawa ya kai biyar hakan nan. Ina da mashin sun kai biyar kuma ina matuƙar amfanin da su kuma ina allah ya gode daya bani wannan mashin na. Ina ce masa na gode, na gode, na gode.

Eh muna da wifi a gida domin wasu lokutan dama idan baka da wifi a gida zai zama na gidan ka yayi shiru ko kuma da ku yin sabuwar dama kan lokuta kuma babu wifi a gidanku dai zama na gidan ya muku shiru sosai. Ya zamana kullum yau me ka na amfani da wifi a gida kullum kana saboda kana amfani da waya a gida kuma idan baka da data maa wifi nan yakan taimaka gidan ka idan ka san password ɗin ta kai kama ka yi bukatun da dama kai zaka yi ma abubuwa da dama kan wannan, wannan wifi naka zaka iya sauke fimafimai da dama masu nauyi. Ko da ba ka da fim ko da ba ka da data wannan wifin dai taimake ka domin sauke abubuwan ka na bukata. Kuma ya zamana kana amfani da wifi kullum yau min kullum yau min kullum yau me biyu huɗu bakwai kana zamana kana amfani da shi kullum yau me kullum yau me yana da matuƙar amfani sosai. Idan baka amfani da wannan, wannan bat wannan daya zamana wifinka babu kuma ya zamana kana sa data kuma kana cajin nashi kullum ya zamana kana amfani da shi kullum. Kuma mutane suma suna samun rabo a wurin ka.

Ah ni ina kallon wayana babu ƙirgawa, babu so kirge domin idan baka da waya zaka ji garin ma ta maka shiru kai kaɗai ma babu waya maras cimma abinda kake so ba. Da kana jin ka da garin inbma ɓacin ranka kake ji amma yanzu mana kana waya. Mugayen fuka yama guda sun takure kamar za ka je kaya kankan karata maka takarɗa ta barin su ba. Ni ina ina kallon wayana kullum babu saya wa duhu da dare da rana da safe. Waya na na hannu na ko wane abu ta warwaran sunna domin waya na shi ne rayuwa na, ba na taba rabuwa ta, wannan shi be amsa na ba na taba rabu da rabu da waya na domin shi ne fata na da kuma rai na. A ya zamana kana fim dokoki da kuma daƙawa tawa wayar suɓa ga domin ka daƙa wayan su leɓɓuka a wurin yanar gizo. Yanzu wannan kana wurin aikin ka 24/7. Yanzu wannan kana fada kula maka sa. Yanzu mana kana Barcelona idan kuma naka yake tukuru domin gobe naka yake tukuru. Yayan ka kuma iyalinka.

Eh, a wani lokuta lokacin hamma yana da matuƙar kyau domin ka rufe bakinka domin kana cikin mutane. Bai zama na da ka buɗe bakinka ba haaa kawai kayi hamma ba. Zama na da kaɗa rufe shi. Haka nan sai kaɗa rufe shi. Eh, yana da matuƙar amfani sosai. Wannan mafatan sun canza yawa kai. Eh, kasan dkoki da kuma lafiyan jiki. Amma idan ka yi haka mu su kana hamma hatsi, bukatan ka ma za ka ji wani ya zage ka. Amma idan ka yi hamma a cikin natsuwa da kuma lumana ka rufe bakin ka. A wani suna jinjadin abubuwan da kike yi. Ya zama na kannan ka yi hamma ka rufe baki. Ni ina rufe baki na ƙan nayi hamma kuma abu ne mai matuƙar kyau. Ina so kuma mutane su yi ciku da ga wurina kuma abune mai kyau da za ka koya kuma ka yi amfani da shi. Amma idan ya zamana ka na buɗe baki kawai kana ma hatsi hatsi, mutane bazasu mai da kai mahaukaci ba. Bawai mahaukaci ba an mai da kai wawa. Kullum kana zama kaman wawa wawa, wawa hakan nan. Kana hamma ba ka rufe baki. Ni ina rufe baki na lokacin hamma yana da kyau kuma yana da matuƙar amfani sosai.

Eh ina iya rera waƙa domin rera waƙa na da matuƙar amfanin sosai. Idan ka je ikilisiya da dama, za ka ga rera waƙa da kuma mutane su daɗinka. Akwai waƙoƙi da dama da mutane suke so domin kada a rera musu. Akwai waƙan duniya, akwai waƙan ikilisiya, akwai kuma waƙan damar da dama. Akwai waƙan yare, akwai kuma waƙan Igbo, akwai kuma waƙan da sauransu. Idan ya zama kana waƙoƙi da dama, mutanen da su na jin abubuwan da kake a yanar gizo, da dama abubuwan da ake a yanar gizo ake yi. Wasu na da matuƙar biya da kuma farashi mai albarka. Idan ya zama na kai za ka yi abunka ba mai kyau ba, mutanen za su kaleka ba mai tunani mai kyau ba a rayuwa. Amma idan ya zama na kana amfani da tunani mai kyau a rayuwa. Akwai abin da aka gabu ne na zama kaɗa sauƙi. Ni ina iya rera waƙa kuma ina rera waƙa a ikilisiya da dama. Ina rera waƙa a wuraren, wuraren zaka ganin ce da kuma wuraren aure. Haka nan ina kan rera waƙa kuma mutane su daɗi waƙan nan domin waƙan na da matuƙar amfanin sosai kuma yana ma nasu sosai. Ta ya kamata ka tuge shi. Eh ina rera waƙa sosai.

Eh akwai takalmi da dama da yawa a duniyan nan kuma sai wanda ka fi so. Akwai canvas, akwai pumps, akwai boot, akwai froks, akwai abu da dama da ya kamata ka dubi su domin lokacin siyansu. Domin akwai wani takalmi ana ce masa pum, zaka iya yin wata a huɗu wata a biyar da shi. Yana nan da ƙarfin sa. Akwai wani takalmi ana ce masa silipas. Wannan da dama mun saba da shi. Eh ana mashi gani silipas. Ana shigan banɗaki da shi amma shi ma takalmi ne matuƙar kyau sosai. Akwai wa insu kuma ana ce masa froks. Suma yana matuƙar kyau sosai. In ka sha wankan ka, ka buga wannan froksin ba inda ba ka shiga ba kuma ba wanda zai re na ka ba. Yaza mana kana da takalmi masu kyau ni. Na fi son froks froks da kuma pum. Ya fi mun kyau. Domin akwai su takalmi da dama akwai wanda aka ce masu akwai boutique su akwai kuma da dama su akwai wanda su akwai boutique Gucci su meye meye da daman su amma bamu kula wancan.

Akwai irin nama da mutum ya fi so da dama, amma akwai wan irin naman da mutum ba son rayin sa bane yake cin naman can. Likitoci ne suka ce maka irin naman da za ka ci kuma idan ka je ka bi jiya ya ka ci naman raba gaban dare a fama jikinka. Ya zamana kana kai mai bin dokane kuma zaka samu lafiyan jiki. Ni akwai ina ci ina son cin naman shanu domin naman shanu na da matuƙar taimako da kuma yin buƙatar da dama kuma yana da matuƙar kyau sosai a jikin ɗan adam. Idan ka dafa naman shanu kana ci da rera ta haka buƙatun ka yana nan tafiya na kai ya so amma idan ya zamana kai kana cin naman su kaza su naman su bushiya su naman su dabbobi su kuma su wurin su abubuwan da bai kamata ba. Ta haka kai kanka ma abubuwan n da ka ke yi bai cancanta ba amma idan ya zamana kana cin naman shanu karen ka kuma jikin ka ma sai ya canja da yanayin abun da kake yi ya canja.

A sa hannu na muye da matukar taimakawa da su kuma, fara nasara a lokacin da ya kamata. Akwai sa hannu na daban-daban kuma akwai sa hannun adashe, akwai sa hannun biyan buƙatu, akwai kuma sa hannun nasara kuma, rajistar daban jigida kuma, fara gyaggyawan shawara da kuma yin abubuwan da ya kamata kan lokaci. Idan ya zamana ko duka abubuwan da kuke kuna yisa, tare da yadda Allah za ku ga abubuwan da kuke yana ci gaba kuma al'umrar suna son abubuwan da kuke yi. Idan ya zamana kuna jadirce mutane, kuna basu nasara da kuma hikima da kuma taimakawa taurara dangin da dama. Amma idan ya zamana kuwa kuna yin abubuwan kuɗaɗe, shawara, kuma baƙuwa sun mutane su baƙo, ta yaya za ku samu nasara kuma ci gaba a abubuwan da kuke yi? Amma idan ya zamana kuna adashe, kuna sawa a lokacin da ya kamata a addinin kuɗaya, kan kuɗaya, ya zamana duka abubuwan da kuke shirya, ya zamana a lokacin da kuka yishi, karya zamana kan ku daban-daban ne. Ace rikici ya tashi anan ku je kuce ba da ku kwara wannan bayan ba. Abu ya faru anan ku bar shi kadai abun ya same shi. Wuyan bashi ya tashi ko ya karɓo wani abun da bai kamata ba. Sai ku bar wani ya kashe wancan ba a addinin Kiristanci ba ne amma a da ya kamata. Kuna yin abubuwan da ya kamata, taimakama junan ku, kuka sabo da kuke so. Duk abun da na miji ya taimake ka. Baƙa san wani halin ya shiga ba, kai ma watakila za ka shiga, za ka shiga wani hali. Baƙa san wani yalle ya je domin neman kuɗaɗe ba amma don ya samu yau shi ya lakabta. Don ka samu yau ba lakabta shi kai ba, shi ba kowa ba ne. Ya kai tunani da kai kuma lissafi lokacin da ba ka da shi, shi ma yana nan kamar kai ne. Lokacin da kake da shi, lokacin da kake da shi, shi ma da ka samu watakila bai da shi. Za ku taimakawa juna ku yi abubuwan da ya kamata amma idan ya zamana kan ku baɗaya ba, shin da kuke yi ma gaskiya ba zai tafi yadda kuke so ba. Ya zamana kai yana kula da yana da kuma fara nasara kuma shawarwari a wuraren adashe ku kuma sa hannun ku.

A bisa ga tsari kunne. Ranaku mana nan da yawa akwai ranar litinin, rana asabar, ranar sati kuma duka wannan ne a ranar mako. Akwai ranaku bakwai a mako ɗaya. Akwai litinin, laraba, akwai litinin, talata, laraba, jumma'a, alhamis, sati da kuma san da kuma ladi. Ana ranakun ne suke cancantar mana yin abubuwa dai kamar taka lokaci da kuma yin abubuwan da daya ke ba da nasara a rayuwa. Idan ya zama ranar jumma'a ne da aka ce mishi ya je sallah. Ranar, ranar ladi ne za ya je ikilisiya ya je ɗaukaka sunan Allah. Amma dai ya kasance baku da lokacin kanku na saran kanku ba za ku samu ba. Ya zama na kuna da lokaci a kanku da kuma na saran ku ya zama na karatu da lokaci ba shi dai lokaci a jira ku yana matukar kyau sosai ne.

Eh ina motsa jiki kullum domin motsa jiki kullum yana da matuƙar amfani sosai a jikin ɗan Adam idan ya zamana kai ba me motsa jiki bane. Wata rana fara kana cikin zama cikin ka zayi kame kame kame kame idan ba tare da wani ya taimake ka ba har wani abu ma zai zai ya faru dakai amma idan ya zamana kana motsa jiki kullum domin da rana da safe kaɗan fita kaɗan je kaɗan yi gudu kadawo da rana ka zo ka ci abinci ka kwana kawo ba ma kanka hutu. Ya zamana kullum kana ba kanka hutu kuma abu mai kyau ne ya zamana kana ba kanka hutu, ya zamana kana motsa jiki kullum ina motsa jiki kullum-kullum yana da matuƙar amfani sosai. Ya zamana kana motsa jiki kullum ne zamana duk wanda yake son jimta hayarinka ya san cewa eh kai ba yafi kwarai ne daura motsa jiki kuma yana da matuƙar kyau sosai kauna musu eh kullum ina kanana littani a jikinka sosai.

A akwai da dama da kuma abubuwa da yake zo a lokaci da dama. Akwai yanayi na bakin ciki, akwai yanayi na farin ciki. Ni gaskiya na fi son yanayi na ta farin ciki. Domin a kullu yaumin don idan baka cikin yanayin ta farin ciki, karan kanka ma rayuwa ma zai fita kanka gaba ki ɗaya. Amma ya zamana kai ne yanayi ne mai son farin ciki da kuma kyautatawa mutane da kuma alheri da kuma nishaɗi da mutane yana da matukar kyau sosai. Ka zama na kai ko wani kullu yaumin Wannan tunanin da yake zo maka kuma wannan irin yanayin da yake zo maka ya zama na mai farin ciki ne. Inda mutanen zasu so shi kuyi hira, ku sasanci, ku yi ku kyau-kyauta ma juna, ku yi abu, ku yi abotaka, ku gaisa da abokan arziki, ku yi abunda ya kamata har lokaci ya zamana kai kana so. Ni ina son yanayi ne na farin ciki, ba sai na bakin ciki ba. Yadda zai sani in fita hankali, hayyaci na ma gabaki ɗaya domin wannan bakin cikin don da yake shan suci nama idan yana da farin ciki. Kullu yaumin ina da farin ciki.

Eh muna iya amfani da kunnenen waya, konennan waya domin yara matuƙar amfani sosai. Idan zamanin ba ka da haske, gidan ka kuma fitilar ka ta dauke kuma babu wuta, unguwar ku kuma babu sola, babu abubuwan da zai kawo maka wuta kuma kana lantarkwayen ka domin mutane da dama bature ma sun yi hanyar da dama, dan su kyauta mana rayuwa sun bukaci sun samana toci a bayan wayoyin mu ta hanyar dama kuma mun zo neman wannan tocin ba ze bamu wahala ba za mu haska shi mu sami biyan buƙatan mu. Ko da mama ne ko da baba ne ba ke gyaƙa tu ba amma kinsan inda toci yake a waya, kisan inda asalin toci yake a rayuwa domin shi dan bature yana abinda kowa zai yi amfani da shi kuma zai samu ci gaban nasara a kai. Karya zamana mutum shi kaɗai shi bai shi saki abu haɗama kenan ya zamana mutane su samu kuma kai ma ka samu.

Eh ina inganta aikin mu a wajajen sana'ar mu ta wajen lokaci. Ta kuma ba su shawarwari da ya kamata domin da aka inganta aikin ko ya zamana kuna da yawa wajen aikin kaba kowa sashin da dama da dai aga domin aiki tukuru domin biyan buƙatar sa da kuma biyan buƙatun iyali da kuma gida jen. Idan ya zamana ba ka inganta aikinka wani ma zai nema da dama domin ya ga ya kwace abun nan a wajen ka amma idan ya zamana kana inganta aikin ka kuma kana ba mutane suna aiki kuma suna morewa ya zamana eh kai wannan farin cikin na kune kuma na kune duka. Kada ka zamana ka na da ban ciki domin wanibya shaƙa ba amma idan ya zamana kana da alheri a cikin ka dole za ka samu abubuwan da kake so a rayuwa. Ya zamana kai mai farin ciki ne kai kuma kai mai son kwazari kuma ya zamana ka yi wa katsan kawai a zuciyarka za ka iya shine wanan sunan team naku za ka iya. Ina so ka samu ka daure kuma za ka iya. Yan jansi ba komai ba ne a wajen.

A gaskiya bana jin hayaniya sosai don wani lokuta ma idan yaro ya ɓata mi rai, hayani ya kansaka ka ji abu da ya kamata ka sa yaro wani fusa bakin ciki ko kuma wani lumana da ko kuma wani rashin tarbiyya ba. Ni idon ana son jin hayaniya a rayuwa na kwata-kwata domin yana sani inji kayina ya fara ciwon kai, inji na tsana kaina ma mai gabaki ɗaya. Amma idan na sa hakuri ya cuceni na kulome da kayi hakuri kuma na samu nasara na rage su a rayuwa ya zama na kai. Kana barin nasara da kuma ceto da kuma iya jajircewa ka saya da ƙarfin ka a cikin iyali ko domin ka daga faɗi ba. Kowa na jira ka faɗi amma idan ka saya da ƙarfin ka, za su ji mamakin watara zaka gan su. Kana tsint mota da dama amma idan ka ce za ka biye musu kai maka zauna cikin gida, nasarin ba zai zo ba kuma buhun da ka yi nema ba za ka samu cika su ba. Ka tashi sai ka nema abubuwan da kake so a rayuwa.

Eh, launin da idanun mu su ke akwai hanyoyi da dama da za ka fara nasara da kuma fara wannan tambayoyin da kuke tambaya mun. Ba ku launi ne na ido, gaskiya, nasara da kuma jajircewa rayuwata, taran hanyoyi daban daban kamar yarda wannan tambayar kuka ce wani launi ne idanun, idanunku suke. Eh akwai de launi da dama da idanu suke siyawa a wuraren makara da kuma fahimtar juna. Idan ya zamana kai ba mai kuri ba ne, dole za ku na faɗa da mutane, zama da ƙasa. Kamar yadda ya zamana kai mai kuri ne, za ku yi hakuri da juna, za ku kwanta, za ku yi misalin zuwa cikin nisaɗi. Ya zamana kai mai hakuri ne da kuma kai mai fimbuka da kuma kai mai, kai mai tausayi ne. Ya zamana kayan fuskar tausayi a kullubyaumin ka zamana kai mai tausayi. Saboda wani da ya shiga damuwa, za ka taimake shi. Ka dai zamana wani shuka wani lokaci ka maka shi ka tausayi. Lokacin da ka taimaka shi ma ya daka taimake shi, a kaɗai taimake ka rayuwa aka take tafiya.

Eh gaishewa da mutane akwai hanyoyi da dama da zaka gaishe da mutane barin irin gaisuwa nan haka. Akwai gaishewar da za ka yi da mutuntaka, akwai kuma gaishewar da za ka yi da ba da girma. Akwai wanda suka girme ka a wannan kollon, ba yau suka fara kollo ba, kuma ba yau sun dai nayi ba. Eh gaskiya wannan buƙatu da kuma nasara da kake yi, sune suka taimake ka kuma suka baka nasarar da ka ci a rayuwa. Amma idan yazamana baka motsa jiki. Wannan ma gaishewar na mutane ba zaka samu ba. Akwai gaishewar da za ka yi da abokan ka waccan zakuzo ku ta fa hannu. Za ku gaishe da juna kuma duk abubuwan da kuke yi, dai zamana na mutuntaka ne. Amma iyayen mu da suka girme mu, da mu tsuguna har ƙasa domin mu gaishe su. Akwai gaisuwar mutuntaka da kuma gaisuwar kishi, nuna dinnan girma a tsakanin su da kuma sun girme mu kuma ba wai su mutane kanana bane sun girme mu sun kai su ka haife mu.

Eh, akwai lokacin da wutar lantarki za ta ɗauke kuma babu waƴansu abubuwan da za ka yi inba tare da wannan wutar lantarkin ba. Wutar lantarki na da matuƙar amfani sosai ta hanyoyi da dama domin idan za ka hau yanar gizo ma sai da wannan wutar lantarki domin sai an samu wannan dogo abubuwan da ake samuwa kafin a samu wannan wutar lantarki. Ah, wannan dalilin da ya sa, eh, mutum da ya siya lokacin da babu wannan wutar lantarki, maybe mutum ya samu kallo ya zauna ya ta kallo ko maybe ya samu abin ci ya ci domin wannan wutar lantarkin ta dawo. Dan wutar lantarki ta dawo zai koma bisa ga aikinsa domin akwai hanyoyi da dama da ake yi, aiki da dama da ake da wutar lantarki, sai dan ci abinci ya dan huta ya don bawa kansan lokaci domin wannan wutar lantarki ya dawo. Dan wutar lantarki bai dawo ba zai kunna janareto domin samun nasara kuma ya koma aiki.